Abin da nake yi lokacin da babu wutar lantarki shine nakan samo waya ta, na kunna fina-finai, na yi kallo ko na jawo ƙannena na musu tatsuniya mai daɗi.

Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace saboda yana da kyau a jikin ɗan adam kuma abin da ya sa nake sha sosai sabida lafiyar jikina. Yana ba da lafiya sosai a jikin ɗan adam.

Eh, nakan siya kaya a yanar gizo wasu lokutan, saboda ba ko wane lokaci ne za kaji fita zuwa kasuwa ko butik siyan kaya ba, shi yasa haka.

Eh, ina musafaha da mutane sosai ma, saboda wasu lokutan ba duka aka taru aka zama ɗaya ba, kana iya samun wasu halayen su sai a hankali.

Aikin gida da nake yi kullum shine shara da wanke wanke. Wannan aikin gidan gaskiya su nake yi a kullu yaumi idan na tashi. Ya zama ma dole mutum ya yi sa.

Yadda nake gina dangantaka da kasuwanci shine na farko sabo da mutane, fara'a da mutane da kuma yadda za ka yi tattalin arzikinka ba tare da kayi albazaranci da shi ba.

Irin mai da nake amfani da ita shine stay young sunan man da nake amfani da ita stay young. Ina son man saboda tana sa laushin fata ta kuma ƙamshi mai daɗi.

Eh, ina ƙetara ƙafafu lokacin zama sosai ma. Ko a tabarma nake zama, wannan ma ya fi. Na fi ƙetare ƙafafuna idan ina zaune a tabarma. Idan ina zaune a kujera ma, nakan so na ƙetare ƙafafu.

Ina amfani da Redmi 14C. Wa yadda nake amfani da ita ke nan kuma ina jin daɗin amfani da Redmi 14C sosai. Tana min abin da nake so.

Eh nakan zauna kan gwiwa musamman ma idan ina sallah. Idan ina sallah wannan ma ya zama dole in zauna akan gwiwata idan na taso daga sujjada.

Eh, ina son abinci mai yaji sabida yana min daɗi sosai. Idan na samu abinci mai yaji, na kan ci sosai ma saboda ina son yaji. Yana min daɗi a cikin abinci na sosai.

Yadda nake gaishe da mutane, nakan tsuguna idan babba ne sosai, sai na ɗan tsuguna, sai na gaishe sa idan da safe ne ina kwana, in da rana ne ina yini, in da yamma ne ma duka ina yini.

Yadda nake daidaita aiki da rayuwa, gaskiya duk abinda zaka yi dole ka zauna ka tsara shi in kana so ka fahimci inda ka dosa. Sai ka tsara rayuwar ka kuma ka tsara aikinka.

Eh, ina iya rera waƙa domin ni mawaƙiya ce. Nakan rera waƙa sosai ma, bara ma na rera. Sun fi so su ga dai na samu guri na zaunaa!

Abin da yake sa nayi dariya shine barkwanci musamman gaskiya. Shi ya sa nake son kallon masu barkwanci sosai, wa-wato comedians yan comedy. Ina son kallon barkwanci, yana sa ni dariya.

Abin da nake yi don kiyaye lafiya shine nakan motsa jikina sosai, wato exercise. Nakan fita kowane safe. Idan ma ban iya fita ba, nakan yi a cikin gida.

Gaskiya nafi son taksi, saboda. A taksi ba mutane da yawa a ciki, yakan zamana kai ɗaya ne, za'a kai ka duk inda kake so cikin sauƙi da kuma kwanciyan hankali. Amma bos mutane da yawa ne a ciki baka san ko su waye ba.

Gidan abinci da na fi so gaskiya suna da ɗan yawa. Ina son Shab'ann a garin Kano, gidan abinci ne babba yana da kyau sosai a Zoo road garin Kano. Ina son Chicken Republic abincinsu da daɗi suma.

A'a gaskiya bana son ya safa kullum saboda wasu lokutan ba za ka ji sawa ba, sai zamani maka kamai ma yana damun ka. Na fi sa safa a lokacin sanyi saboda yana tare sanyi sosai.

Mafi mahimmanci a cikin abokantaka shine yadda da juna da kuma riƙe amana. Kaga wannan abu biyu? Gaskiya shine mafi mahimmanci a cikin abokantaka sosai.

Teburin mu a wurin aiki gaskiya babba ne sosai, saboda muna da yawa a wurin aikin mu. Kaga ko dole ayi babban teburi kuma tsarin sa yana da kyau, sabida ya ɗauki dukkan wani ma'aikaci idan zai ajiye kwamfuta yayi aiki.

Eh, ina son karanta littattafai, musamman ma littafi ta soyayya da kuma littafi na tausayi da kuma littafi ta rayuwa. Ina son karanta waɗannan littattafai.

Eh ina miƙe jiki da safe sosai ma, saboda idan na tashi nakan so na ji ni da ƙarfi na saboda na samu nayi ayyukan gida, shi yasa idan na tashi nakan yi miƙe kuma tana min daɗi.

Eh, ina yin waƙa cikin zuciya sosai ma ina yi. Wasu lokutan idan ina ayyuka haka na kan yi waƙa cikin zuciya ko kuma idan ina wanka.

Eh ina cin salati sosai musamman ma da shinkafa aka dafa gaskiya tana da daɗi sosai salati idan aka haɗa shi da ababai masu sinadari.

Eh, ina zama kan gwiwa musamman ma idan na zo gurin sallah, in na taso daga sujjada nakan zauna akan gwiwa. Ya zama ma dole ma mutum in yana sallah, zai zauna akan gwiwarsa.

Eh muna yin wuta da itace musamman a ƙauyen mu. Da itace muke yin wuta, mu dafa abinci, mu dafa ruwan zafi, mu dafa duk wani abun da muke so muyi. Duk da wuta da itace muke yi.

Gaskiya nafi son hawa lift, wato lift tafi sauƙi da kuma sauri zuwa inda za ka tafi. Amma matakala idan gini ne ko in ce bene mai tsayi, gaskiya zai baka wahala.

Gaskiya fure da na fi so ina son furen plawa ja, sabida tana kyau sosai kuma nakan so fure mai ruwan ciyawa wato green, tana kyau sosai a.

Lambar mu mai albarka ita ce nomba da muke amfani da shi a kasuwanci sabida shi yake ba mu abin da muke so da sauransu.

Yadda nake kiyaye kalmar sirri ita ce, na rike amana ba tare da na gaya wa kowa ba. Ita ce babban kiyaye kalmar sirri. Kar ka gaya wa kowa, ka rike amana duk wanda ya yi.

Jadawalin aikin mu, gaskiya ba wani abu ne mai tsauri sosai ba. Kawai dai ka halarci gurin aiki a lokacin da ya kamata ba tare da ka saɓa doka ba.

Eh, nakan yi amfani da sauro net sakamakon idan sauro suka shigo ɗakina suka yi yawa. Na saki net, gaskiya net ɗin nan sauro net yana taimaka min sosai sabida sauro ba za su cije ni ba.

Eh, ina tafiya da sauri saboda farko ma ni ban ma gane ina tafiya da sauri ba, sai da mutanen da suke ganina da kuma suke tafiya da ni sai su na ce mun kina da fa tafiya da sauri. To a lokacin ne na fuskanci eh ina da tafiya da sauri.

Yadda nake shaƙata lokacin hutu, na kan je hutu a guri mai kyau, gurin yawon buɗe ido don na ji daɗin rayuwata amma guri da ba hayaniya na fi so.

Irin ƙasa da gidanmu yake da gaskiya an yi tile ɗin ƙasan, an rufe ƙasan da tile haka ƙasan gidanmu yake. Ko ta ina an rufe take. Idan ba gidanmu ne na ƙauye, zan ce iya ƙasa ne kawai.

Eh ina son buɗe taga a ɗaki saboda iska mai daɗi ta shigo. Iska mai daɗi tana da kyau ta shigo cikin gida. Bawai a ko da yaushe za ku rufe taga gida ya zama gashinan-gashinan za ka ji shi wani iri ba daɗi. Ina son buɗe taga.

App da nake amfani da shi don sakonni suna nan kashi kashi, amma wanda na fi amfani da ita ko da shi ko da su shine WhatsApp application da kuma Gmail.

Eh, ina karanta jarida sosai ma sabida na ji me ke tafe a duniya gaba ki ɗaya. Ba komai ne za ka iya jin labari ba amma idan ka karanta jarida za ka ƙaru sosai kuma za ka samu labarai akan abin da ke tafe a duniya.

Eh nakan ajiye kwafin bayanan mu, sakamakon ba san me zai faru ba mutum zai iya ɓatar da wasu ko kuma wanda yake hannun ka shiyasa yana da kyau ajiya.

Ina cin abincin rana, musamman zan ci ƙarfi ɗaya ko ƙarfi biyu. Waɗannan lokutan gaskiya su nafi cin abincin rana ƙarfi ɗaya ko biyu.

Gaskiya nafi son kayan gishiri. Ba na cika son kayan zaƙi sosai saboda ta nada illa ko suna da illa sosai a jikin ɗan Adam amma ni nama fi son ma kayan gishiri.

Inda nake tofa miyau a ƙasari gaskiya na fi tofawa a cikin banɗaki. A bayi nafi tofa miyau. Idan kuma a waje nake tafiya ta kama na tofa nakan nemi gefen hanya na tofa.

Nakan magance matsalolin aiki ta hanyoyi daban daban amma ainihin hanya da nake magance matsalolin aiki shine zama lafiya da duk wani abokin aikina shine yafi kawai.

Wasu lokutan nakan yi harsashi lokacin bacci ba tare da na sani ba. Idan har mun kwanta ne tare da ƴan uwana su kance nayi harsashi lokacin bacci ban sani ba musamman ma idan na gaji.

Nakan ci abinci a cikin ofishina wasu lokutan idan na ɗau abinci daga gida na kai kenan. Idan kuma ban tafi da abinci ba, nakan fita na je inda ake dafa abinci na sayarwa, na zauna na ci wato gidan abinci.

Eh, ina son kallon wata da daddare saboda yakan ɗebe mun kewa kuma yakan sa ni tunani mai kyau, mai daɗi, yakan sa na fahimci wasu abubuwa a rayuwa na shawarci kaina a kai mai daɗi.

Gaskiya a koda yaushe ina kallon wayata saboda wayata ita ce komaina a rayuwa. Duk wani abubuwa naci gabana da sauransu, gaskiya yana kan wayata ne. So bana ce ga sa'o'i da nake kallon waya ba a koda yaushe.

Ina duba daftarin kuɗi sosai saboda na san me ya fita, me ya shigo, me yake ƙasa. Ka ga ko duba daftarin kuɗi ya zama dole kuma yana da muhimmanci sosai.

A'a bana sanya belt kullum sabida ba kowanne kaya ne nake da shi da ake sa mai bel ba. Ya danganci wanne irin kaya nasa. Idan wanda ake sanya bel ne sai nasa in kuma ba wanda ake sanya ba ne bana sawa.

Abin da nake ci a wurin aiki na farko ina son shinkafa sosai. Nakan ci shinkafa da miya, wasu lokutan in ci taliya, wasu lokuta kuma na ci doya.

Eh muna samun horo sosai ma a wurin aiki saboda aiki fa aka ce ba. Lallai ne muyi komai yadda ya kamata a lokaci da ya dace ba. Dole za'a samu mishkila a wani lokacin. Shi yasa muke samun horo.

Lokaci na shekara da na fi so shine watan Janairu. Wata ce da aka haife ni. Ranar murnan zagayowan shekarata ko kuma ranar murnan haihuwata.

Nakan ci abincin dare ƙarfe bakwai na yamma ko kuma ƙarfe takwas na dare. Wannan lokuta su nake cin abinci na na dare sannan na kwanta.

Yadda nake jure wa zafi hanya ɗaya ce kawai shine ka samu fankan ka ka kunna ko mafici da zai na ba ka iska mai daɗi shine kawai.

Eh ina kwana a ciki. Ni mace ce. A shawarce ma, ya fi in kwana a ciki da in kwana a waje. Kwana a waje akwai haɗari sosai ga ƴa mace. Shi ya sa na fi son kwana ma a ciki.

Abin da nake tunawa daga yaro ko yaran tana shine wasa da na yi, wasa da na yi gaskiya wannan na fi tunawa wasan ƙasa, a yi tuwon ƙasa, a yi miyar ciyayi da sauransu.

Abin da nake yi lokacin da babu wutar lantarki mafi akasari Ni gaskiya, nakan ja ƙannena a jiki na ta basu tatsuniya, labarai masu daɗi da tatsuniya masu daɗi. Abin da nakeyi kenan.

Yadda nake sasanta rikici a aiki shine nakan jawo kawu nan duk wani ma'aikacin kamfanin da muke aiki tare a zauna, a san menene matsalar kuma a san yadda za a yi, a yi shi.

Eh nakan rike riga a aljuhu na amma ya danganta. Idan rigar ƙarama ce sosai kuma aljihun babban ne kuma mai zurfi to zai iya shiga rigan, hannan rike ta.

Eh wayata na cika ajiya sosai ma saboda ina ayyuka da dama, ina abubuwa sosai da wayata shi yasa wayar take cika ajiya. Wasu lokutan ma sai na rage wasu kafin wasu su shiga.

Lokaci da nake zuwa kasuwa zan ce, a indai a rana ne, rana Alhamis da kuma ranar Lahadi nake zuwa kasuwa musamman ƙarfe goman safe.

Eh, ina karatu kafin na kwanta, musamman addu'o'i da za su taimaka mun gurin bacci da ba zan yi mafarkai marasa daɗi ba. Muddin nayi karatu, nayi addu'a na karanta addu'o'i, nakan samu bacci mai daɗi.

Unguwar mu gaskiya unguwa ce mai inganci, unguwa ce mai kyau, unguwa ce ta zaman lafiya da kwanciyar hankali. Babu hayaniya, babu faɗe-faɗi, babu abubuwan tashin hankali. Unguwa ce da kowa zai ji daɗin zama.

Eh, ina iya tsalle igiya. Musamman ma lokacin da muke yaranta, mun fi waƴannan wasa wasannin. Muna tsalle igiya, a ɗaura igiya a zu ana tsalle ko kuma gurin motsa jiki ma.

Yadda muke aiki tare da ƙungiyar shine mukan haɗa kanmu, ya ake haɗa kai? Za mu kirawo ne a yi zama, a faɗi ga abin da ya kamata a yi kuma ga abin da bai kamata a yi ba. To nan.

Abin da nake jin tsoro shine dabba mai illata ɗan adam. Ina jin tsoron ire-iren wa'yannan dabbobin da kuma nakan ji tsoron ɗan adam butulu.

Gaskiya yadda nake jin hayaniya bana jin daɗin ta saboda ni mutum ce da bana son hayaniya. Hayaniya yakan tada min hankali. Naji gaba ɗaya bana jin daɗin rayuwa ta, naji ma ina jin ciwon kai. Gaskiya bana jin hayaniya da daɗi.

Launin da labulen mu take shine yana da laushi kuma yana ƙyalli gashi da fadi. Yana da kyau sosai a tagar gidan mu.

Yadda nake bikin ranar haihuwa ta, ita ce nakan tara ƴan uwana da abokan arzzki a dafa abinci mai daɗi, a zauna a ci, a yi nishaɗi, a kunna waƙoƙi masu daɗi, wasu lokutan kuma na yi sadaka na yi kyauta.

Eh ina fikicin tufafi wasu lokutan amma wasu lokutan bana fikicin tufafi. Fikicin tufafi sai a hankali mu kan yi su ne yadda ya kamata da kuma.

Yadda nake kula da gashi na, muddin nayi kitso to nakan barshi ƙa'ida sati biyu. Idan kitso na tayi sati biyu, nakan kwance, da kwance sai na tafi inda ake wanke kai naje a wanke mun.

Irin jaka da nake kai ita ce jaka ce mai hannu da kuma tana da aljuhu da yawa a jikinta da kuma cikin jakar inda zan iya sanya ababaina duka.

Eh nakan cire takalma a gida, saboda yawo da takalma ma a cikin gida ma bai kamata ba. Nakan cire takalmata a gida ko da gidan wani ne ma naje nakan cire takalmata a bakin ƙofa kan na shiga musu gida.

Abin da yake sa ni yin dariya gaskiya, barkwanci wato kwomadi. Barkwanci yana sa ni yin dariya sosai kuma shi ya sa nake bibiyar 'yan barkwanci sosai a yanar gizo.

Yadda nake haɗuwa da abokan ciniki mafi akasari idan sun zo siyan abu a shaguna ko a kamfanin mu shine na fi haɗuwa da abokan ciniki na gaskiya yawanci a shago ko kamfani.

Abincin gargajiya da na fi so ina son faten tsaki, ina son kwaɗon rama kuma ina son zogale. Ina son wainan fulawa, ina son kalallaba.

Eh, ina da katin kasuwanci. Katin kasuwanci yana da matukar muhimmanci a lamuran kasuwanci, saboda ba sai ka ɓata lokaci kana ta cewa ga lamban ka, ga abubuwa ba. Katin ka zai nuna maka ko.

Kayan ciccicicci da na fi so shine ina son awara, ina son biski, ina son wainan fulawa, ina son kuskus.

Eh, ina ƙetare ƙafa lokacin zama. Sabida gaskiya na saba da yin hakan. Ina son ƙetare ƙafa lokacin zama ko a tabarma nike ma, na fi ƙetarawa. Idan ma na zauna a kujera, duk ina yi.

Eh ina son zama kusa da taga, saboda iska da yake shigowa ta taga ina jin daɗinta. Bana shiri da zafi, shi ya sa a ko da yaushe ko da mota na hau, na fi zama kusa da taga.

Eh, ina iya amfani da kwamfuta saboda ma na je makarantar koyan kwamfuta na wata shida. Na koyi kwamfuta sosai kuma na san mahimmancinsa kuma na san daɗin amfani da ita, shi ya sa.

Eh, ina iya gabatar da rahoto sosai ma, saboda gabatar da rahoto idan ka zauna ka tsara shi yadda ya kamata, zai tsaru kuma za ka gabatar da shi ta hanya mafi sauki.

Eh, ina iyayin kiran bidiyo sosai ma, sabida ni mawaƙiyace kuma ina fita yin bidiyo so.

Launin tawada da nake amfani da shi baƙi ne. Na fi amfani da baƙin tawada. Irin launin tawada da na fi son amfani da shi ke nan, sabida na fi ganin rubutu.

Eh, ina son ɗaukan hotuna sosai ma. Sakamakon ni mawaƙiya ce kuma duk mawaƙi ko mawaƙiya tana buƙatar ko yana buƙatar hotuna sabida wakoki.

Yadda nake magance koke-koke, gaskiya nakan ji waƙoƙi wanda suke tausasa rai ko kuma nakan fake a guri ni ɗaya na yi tunani na na ci kukata.

Eh, ina buga rubutu da sauri musamman ma idan ana ba mu darasi da za mu yi jarabawa da shi. Nakan buga rubutu da sauri da kuma idan ina amfani da kwamfuta.

Ranar Juma'a ita ce mafi kyau a mako, gaskiya Juma'a tu babban rana. Ina girmama wannan rana ta Juma'a, sabida ranar zagayowar haihuwa mu ne kuma ranar Juma'a.

Gaskiya karshen sati, wato weekend haka, Asabar da Lahadi yawanci gaskiya ina yin su a waje ne, tafi daɗi kuma ina zuwa yawon buɗe ido shi yasa.

Eh, ina iya kunna wuta. Ko wace iri ce nakan iya kunna. Ko na gas ne, ko na stove ne, ko na itace ne, ko na gawayi ne, duk ina iya wa.

Ina amfani da waya taso da yawa gaskiya, saboda kusan komai na akan waya take. Kusan duk wani ayyuka na da nake gudanar da shi na rayuwa akan waya take. So ina aiki da waya sosai.

Eh ina tafiya kasuwanci. Na kan je kasuwanci gararruka, musamman in aka gayyace ni ko kuma, eh ina so na yi siyayya, na siya da siyarwa na, na kan je wani gari na siya a cikin sauƙi.

Gaskiya kiɗan da na fi son ji ita ce kiɗar garaya da kuma kiɗar shantu, da kiɗar ƙwarya, da kiɗar kalangu, da kuma kiɗar ganga.

Na kan kawo gidan mu a mota wato taksi idan na tashi a aiki ko kuma wani lokuta na zo a adaidaita sahu. Haka nake kawowa gidan mu.

Eh, ina yin bacci da rana musamman ƙarshen sati wato weekend haka. Idan bani da aiki ban je wurin aiki ba, nakan kwanta na yi bacci da rana kuma yana min daɗi sosai. Ina samun natsuwa.

Eh, ina son ɗaki na yayi haske amma ba kowane lokaci nake son ɗaki na yayi haske ba. Wasu lokuta kamar in zan yi barci, na fi so na kashe wuta ba na son haske.

Gaskiya na fi son zuwa shagon abinci, saboda gaskiya ɗan adam baya iya zama ba tare da abinci ba. Ina son zuwa shagon abinci.

Eh, ina tara tsarabar kuɗi sosai ma, musamman idan yayyen mama na sun zo gida, yayyen mahaifiya ta ko yayyen mahaifi na suka mana kyauta, nakan tara tsarabar kuɗi.

Nakan gaishe da mutane yadda ya kamata. A kullu yaumin idan ina wucewa naga mutum ko kuma baƙi sun zo gidanmu ko ba su gaishe ni ba nakan gaishe su. Musamman manyan baƙi ma nakan durkusa na gaishe su in safe ne ina kwana.

Abin da na fi son canzawa a wurin aiki musamman su tara ta. In kuma yunifom muke sawa, na kan so na canza yunifom dina idan ta fara shan ruwa da kuma jaka da takalmi. Wa'ennan abubuwan ina son canza su.

Nakan fara ayyukana da sassafe ne, bayan na idar da sallar asuba, na ɗanye wurina da sauransu da addu'i, to ƙarfe bakwai na kan su na fara ayyukana ko takwas.

Yadda nake bayar da ra'ayi a aiki shine, idan na gan ko na yi bincike, na je na yi bincike na, na yi karatu na sosai a yanar gizo, na karanta littattafai, na ga abubuwan da za mu samu ci gaba, to na kan zo na bayar da ra'ayin nan sabida samun ci gabanmu.

Gaskiya yadda muke sa hannun mu a gurin aiki musamman thumbprint muke yi. Shigowanka da safe za ka yi thumbprint a bakin gate, fitawanka ma in aka tashi ma still za ka yi thumbprint a bakin gate kan ka tafi.

Yanayin ɗaki da na fi so gaskiya ina da ɗanɗano mai kyau da daɗi. Na kan so ɗakina yayi ƙyalli mai kyau ta zamani, na zuba kayan zamani, kayan alatu da kayan kiɗa.

Nakan huta a wurin aiki kamar ƙarfe goma haka na safe. Idan na tafi ƙarfe bakwai, nakan fara ayyukana bakwai ko takwas to zuwa ƙarfe goma da ƙarfe sha ɗaya nake hutawa.

Eh nakan jure ma barkono mai yaji wasu lokutan amma, amma wasu lokutan gaskiya bana iya jurewa. Nakan ji raɗaɗinsa a harshe na sosai. Amma wasu lokutan nakan iya jure musamman ina mura.

Idanuna fari ƙal ne sosai, fari ma sosai ƙal ƙal kuma za ka gan shi kamar shape ɗin idanun kuliya haka take.

Eh, ina amfani da kunnen waya saboda idan aka kira ni yawanci na fi son amfani da shi saboda na fi jin abun da mutum yake faɗi yadda ya kamata ba tare da na sha wahala ba.

Eh nakan je aiki lokaci dai dai saboda nakan seta alam na agogo da zai tashe ni cikin lokaci da ya dace har na shirya ba tare da na ɓata lokaci ba sai na tafi lokaci dai dai.

Launin bangogi musamman na gidanmu yadda suke? Bango ne mai faɗi da tsayi da girma sosai kuma anyi fantinta fari kal sai aka ratsa da baƙi.

Eh, nakan siya kaya a yanar gizo saboda wasu lokutan gaskiya bana cika son fita. Nakan ji ƙuiwyan fita na ce zani kasuwa siyayyen kaya. Shiyasa nakan yi siyayya wasu lokacin a yanar gizo.

Yadda nake son zama, na fi so na zauna na tanƙwasa ƙafata. Na fi jin daɗin irin wannan zaman. Musamman ina zaune a tabarma na tanƙwasa ƙafata sai na ji wani daɗi. Wani lokacin ma ina zaune a kujera dis.

Eh, ina bin ka'idojin aiki, dole nama na bi ka'idojin aiki sabida idan har ban bi ka'idojin aiki ba, to gaskiya zan samu matsala, babban matsala ma sosai a ayyukana shiyasa.

Ina amfani da mai, man shafawa, gaskiya sunansa Stay young, stay young nake amfani da shi saboda yana sa fata ta laushi.

Gaskiya na fi son fensir, saboda yana da sauƙin rubutu. Kawai zaka kafa a takadda ka cigaba da rubutun ka har si da ka tsaya, amma alƙalami dole sai ka dangwala ka sake dawowa.

Eh nakan kunna sanarwar apps sosai ma saboda ayyuka da na seta su ban gama ba. Ina so na gama akan lokaci kuma ba lokacin ba to nakan kunna sanarwa.

Abubuwa da dama na kan yi su idan na kamu da mura saboda ina shan wahala sosai da mura. Na kan sha ruwan zafi na daina shan ruwan sanyi kuma na kan yi dafa kayan ciki da yaji sosai.

A gaskiya na fi son miya mai zafi. Ba na iya cin miya mai sanyi saboda na riga na saba da duk wani abin da zan ci idan dai abinci ne, nafi son shi da zafi. Gaskiya nafi son miya mai zafi.

Irin tufafi da na fi so, na fi son tufafi da aka yi sa da auduga. Saboda idan na sa, na kan ji laushi a ƙafana. Ba na jin wani zafi, kuma ba na gajiya da tafiya da shi. Ina tafiya yadda ya kamata.

Launin jakar mu ta kuɗi gaskiya baƙi ne kuma zaka gan shi kaman jakan ofishi babba ne da kuma yana da hannu da makulli.

Nakan farka kullun da asuba saboda sallan asuba. Bana son na yi fashin sallan asuba shi ya sa na fi son tashiwa ko farkawa da asuba.

Nakan ajiye hotunan wayata a gallery. Babu inda nake ajiye hotunan wayata sama da gallery a wayata. Wurin da ke ajiya shine babban ma'ajin hotunata.

Eh ina iya dafa abinci sosai ma kuwa. Na ma fi son dafa abinci na ci. Abinci na ni ya ma fi mun daɗi saboda nakan ɓata lokaci na na dafa a natse yadda zai yi daɗi.

Nakan tsarkake gidanmu so uku ko so biyu, amma mafiya kasari so biyu na fi tsarkake gidanmu. Wasu lokutan kuma idan na ji ban gaji ba, nakan tsarkake shi so uku a rana.

Dangantakar mu da maƙwabta. Gaskiya muna da kyakkyawan alaƙa da dangantaka da makwabtarmu, saboda muna zaman lafiya da su, mukan taimaki juna ma wasu lokuta da dama.

Na fi son malamin Inter Science a makaranta da na tafi, zan ce makarantar sakandare ita. Na fi son Inter Science malamin, Malam Sani.

Nakan kare kaina daga sauro. Wasu lokutan nakan siya maganin feshi na fesa su mutu. Wasu lokutan kuma nakan yi amfani da sauro net.

Eh, ina iya yin iyo sosai ma. Wasu lokuta idan muka fita da ƙawayena da abokaina, mukan je muyi iyo. Muna samun nishaɗi sosai.

Nakan gina dangantaka ta kasuwanci ta hanya mafi sauki, musamman kyakkyawan alaƙa da mutane. Ka samu kyakkyawan alaƙa da zama da fahimtar juna da amana da mutane.

Na fi son zama a kujera, amma kujera mai laushi wato kushin mai laushi. Bana gajiya da zama a irin wannan kujerar. In ta kama ma idan dogon kujera ce mai laushi nakan kwanta ma.

Gaskiya abinci da yake sa na ji daɗi da annashuwa a cikin rayuwa ta a cikin raina a cikin zuciya ta fried rice da pepper chicken. Suyehen shinkafa fried rice da pepper meat.

Eh ina iya hawan keke sosai ma kuwa saboda nakan ma yi amfani da keke irin karshen sati haka naje motsa jiki a fil da muke yawan zuwa motsa jiki ina da ma keken.

Eh, ina rufe baki lokacin hamma saboda yana da muhimmanci musamman a addinance ka rufe bakinka idan zaka yi hamma. Shi ya sa nake rufe baki ko da yaushe idan hamma ta zo mun.

A'a, bana amfani da mataimakin murya gaskiya. Iya murya ta nake amfani da ita a komai da nake yi. Amsa kira, rera waƙa da duk wani abun da zan yi amfani da murya ta da murya ta nake.

Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Na ma fi biyan kuɗi ta waya gaskiya, saboda yanzu duniya yadda ta juya komai ta koma kan na'ura ta waya nake biyan kuɗi.

Gaskiya a gado nake kwana. Bana iya kwanan ƙasa. Sakamakon a duk lokacin da zan kwana a ƙasa jikina ciwo yake mun. Na taɓa gudawa na ji ba daɗi, shi yasa ban iya ba. Gado nafi kwana.

Kayan marmari da nafi so ina son wainar fulawa, ina son ƙosai, ina son waina ta shinkafa da miyan taushe kuma.

Gaskiya na fi wanke kaya ta karshen sati, wato Asabar da Lahadi musamman da safe ko Asabar ko Lahadi nafi wanke kaya ta sabida ina zuwa aiki.

Ina ƙidaya kayaki na sau biyar sabiflda na fi so na yi su a haka sau biyar na fi yin sa.

Eh, ina iya jefa dutse nesa musamman ma idan muna wasa haka a waje ko kuma na ga wani abun da bai dace ba ina so na jefe shi.

Nakan yanke shawara a aiki idan na san wannan shawarin mafuta ce ga ni da kuma ma'aikata zai taimaki ƴan kamfaninmu.

Eh nakan raba ayuka ga wasu. Sakamakon idan aikin nan ya mun yawa ba zan iya ni kaɗai ba. Nakan kira wasu na raba mu yi tare sai na biya su.

Eh, nakan shuka tsire-tsire a gida sosai ma. Ni mace ce mai son shuki sosai. Nakan shuka tsire-tsire, na shuka fulawowi, na shuka ma abubuwan ci haka.

Abinda nake shirin yi a ƙarshen mako shine tafiya, hutu, na je na huta bayan wasu lokuta kuma na je yawon buɗe ido sannan na dawo aiki.

Ina ajiye kuɗi a asusun banki kuma na kan ajiye a wayata. Lalita da ke kan wayata na kan ajiye.

Gaskiya dangan takata da abokin ko in ce abokan aikina yana da kyau sosai. Muna da kyakkyawan fahimtar juna, da amana, da kulawa, da juna da ayyukansu.

Eh, ina sanya tunatarwa don ayyuka yana taimako na sosai saboda wosu lokutan nakan yi bacci na manta ma ina da abubuwan yi amma idan na saka tunatarwa yakan tuna min.

E, ina kallon Inuwata sosai ma, don lokacin da Inuwata za ta fito ko a kasa ko a bango, na kan kalli Inuwa ta yayin da take.

A'a gaskiya bana kunna Bluetooth kullum, ba ko da yaushe ni nake son jin waƙa ko kuma nake son jin ko labarai ko na abun a Bluetooth da ƙarfi ba. Wasu lokutan ina buƙatan shiru.

Yadda nake tafiya zuwa wurare, wasu lokutan a mota nake tafiya, taksi ko bas, wasu lokutan kuma a adaidaita sahu nakan shiga naje inda zani.

Eh nakan kunna tsaron batiri musamman idan batiri na tayi ƙasa sosai irin su 20% haka to nakan kunna tsaron batiri saboda ta tsare mun batir ɗina.

Launi da na fi so, na fi son launin natsuwa, launin sanyi haka, guri yayi ɗan shiru haka saboda ba na son hayaniya. To irin launin da na fi so ke nan.

Nakan rubuta rahoto kaman su biyu zuwa uku haka. Na fi rubutawa su biyu saboda ƙarnaman ta kuma tsare-tsare ya zama na yana nan.

Gaskiya ba adadi. Amfani na da internet babu adadi. Nakan yi amfani da internet sosai sabida du wasu aiki na, ayyuka na da sauransu. Komai ma akan internet take, so ba ni da adadin.

Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa sosai ma, saboda yakan tsare ni daga jigewa, kayana ba su jige ba da wayana. Da kuma wani, idan ma na riƙe wasu abubuwa ne, idan na riƙe lema yakan taimaka min sosai ya tare mun ruwa.

Dangantaka ta da shugaban aiki lafiya lau muke. Ba tashin hankali saboda nakan tsare mutuncin kaina da kuma nakan nimi girma. Bana son raini, suni makan.

Ina magana da abokan cinikina ta hanya mafi sauƙi, a kwanciyar hankali da kuma girmamawa. Shi ya fi kyau kuma hanya mai kyau magana da abokan cinikayya.

Eh, ina duban kalanda kullum saboda na san wane rana ake ciki, menene ke faruwa, abin da zan yi rana kaza, wata kaza.

Eh nakan yi waƙa cikin zuciya sosai ma ina yawan yin waƙa cikin zuciya wasu lokutan idan ina kwance shuru ko kuma ina zaune shuru nakan yi waƙa cikin zuciyata sosai ma.

Farkon abun da nake yi shine nakan share kujerun zamata. Sannan, na je na gaida babban mu na wurin aiki, sai na dawo sai na buɗe fayil a ci gaba da ayyukata.

Eh, ina iya rera waƙa sosai. Sabida ni mawaƙiya ce, dole ma na iya rera waƙa. Idan ma ban iya ba, ai se a tambaye ni, bari ma na rera "nai bara kan mata".

Nakan yanka farce na sau ɗaya a sati, kowane Juma'a. Nakan zauna na yanke farce ta, na kankare ya dawo farare abin sha'awa. Ni bana son ajiye farce don ƙyama ya ke ban.